Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? A'a, ina tabbatar da ingancin aiki bisa tsarin yadda asalin kamfani ta tsara kamata aiki ya kasance. Sannan ina tabbatar da ingancin aiki, aa, da yanda ya kamata a ce ya dace a yi, sannan da kuma yanda kuɗin abun ya, ya kama. Sannan tabbataccun aiki yana nan daidai da yanayin, aa, yadda kamfani ta tsara aikin.

Kana jin tsoron ƙwari? Gaskiya bana jin tsoron ƙwari sabida ni ba me tsaro bane sosai ba. Ma ƙwari ba wani abu bane da a hawa ne da tafiyan su daban ba. Ƙwari abubuwa ne da zaka ƙarami kuma ba wani tsarotarwa da suke ba mutum. Shi dai za a gan mata suna yawan tsoron su don me sa mata ke tsoron su, ohi ni dai ban san wannan ba.

Wani irin kayan ɗaki kafi so? To kayan ɗakin da na fi so shine wanda za a ga kalolin su ruwan ƙwai ne, sunfi bada ma'ana kuma sunfi burge ni saboda su ne za ka ga abun yayi ma'ana. To amma zaka gani dai fari ne basa burge ni saboda ni ban cika san wani farin kayan ɗaki ba. Amma zaka ga akwai waɗanda farare abubuwa na burge su.

Ina kake ajiye makullan ku? Wato makullai na ɗaki ina ajiyesu ko a jaka ko a aljihu. To abinda yasa jakan baya sau da dama dashi nike tafiya gurin aiki kaga in na manta da makulli yana nan jaka zan ciro shi. Wani sa'in kuma a aljihu, asanda na manta da shi shari'in ɗauko shi ba damuwa.

Wane lokaci na rana kake fiso? Wato lokacin ranar da na fi so shine da sassafiya. Wato zaka tashi ka jika da ƙarfi, ka tashi ka jika kuma kana son yawo. Sannan a wannan lokacin shirin tafiya aiki baya wuya. Kaman in ka tashi aiki wannan rana ka dukkabi kagaji, ka ƙosa ka je gida ka huta. Lokacin rana sassafiya gaskiya yafi birgeni kuma yafi ban sha'awa.

Kana fikicin tufafi? Ban gane fikicin tufafi ba. Idan ina bacci, a idan ina bacci bana fikicin tufafi saboda ni ba ma'abotan ture shi ba ne ko ayi min wasu abubuwa da ba daidai ba. Toh shi fikicin tufafi zaka ga masu yi, suna da bacci ne wanda ba mai kyau ba.

Kana musafaha da mutane? Ƙwarai kuwa ina musafaha da mutane so. Wato idan muka haɗu muka gaisa kuma sai mu musafaha. To abu dake ciki shine zaka ga ka samu lada, mutane kuma sun mutunta ka sannan kayi mutunci a idanun su. Shine abu. Kuma za a ga wani zai ce ma a'a shi baya musafaha saboda shi baya son a rena shi ko muka ma cin haka.

Kana kulle ƙofa kullum? Kwarai kuwa, har kulle ƙofa yanzu zamanin da aka samu ɓarayi sun yi yawa banna suke mutane. Kuma azo a sace mutum ma ai dole mutum ya kulle ƙofa. Sabida kabar ƙofa a buɗe akwai ɓarayin kaya sannan akwai ɓarayin mutanen wan da zasu ziyarci dukiyan shiyasa mutum a hankali. Yasamu ya, kulle ƙofa shi.

Kana zuwa aiki lokaci daidai kuwa? Ƙwarai kuwa, ina zuwa aiki lokaci daidai. Bana makara. Makara yana sa mutum ya ji kunya, yana zuban da ƙima. Don haka yana ƙoƙarin in je aiki daidai lokaci. Sannan zaka ga mutane na cewa african time ba African time ba ne, kawai wulaƙanci ne da rashin cika alkawari. Amma zuwa aiki lokaci daidai ai shi ne zuwa aiki.

Yaya kuke kawa gidan kuwa to abin hawa nake hawa wanda kike ce ma taksi. Shi nake hawa in zo gida. To akwai babur, akwai bas amma dai duk wani abubuwan zaga suna da wuya samu. Shi ya sa ba ma cika a jiminsa ba. Amma shi taksi nan da nan zaka samu kuma ya kawo ka gida kuma ka shi ga arha.

Yaya kake sasanta rikici a aiki. Wato sasanta rikici a gurin aiki sauƙi gare shi. Dalili shi ne akwai standard na aiki, akwai standard na sasanta rikici. In mutane sukai faɗa kaɗan a raba su, a basu query. Mutane suke faɗa sosai a kore su. To wannan standard na nan, dan haka bahe kasha wahala ba kawai sai dai mutam yabi standard.

Kana fi son fensir ko alƙalami ko? Wato alƙalami shine abin da ɗin rubutu wanda kuma ba wanda zai goge ma balle a sake ma rubutu. Shi ko fensir ana sake canza ma rubutu. Shi fensir a ƙasan mu ta Najeriya yaran makaranta ke amfani da shi wanda su ke koyan rubutu su goge amma da ka iya rubutu kuma ba ruwan ka da a fensir.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi saboda da shi zaka siyayya a nan garin nan mu. Ba kowa zaka je ka ma transfer baya ansa saboda ba kowa ke da asusun ajiya na kuɗi ba. Amma ka ka tsaba kuɗi kana miƙa wa mashako, zai ansa ya baka kayan da kike so. Daman kuma kai baka da a tsaba kuɗi, to kana dama ka je ka ci.

Kana cima manufar tallace-tallace ƙwarai kuwa? A wato manufar tallace-tallace shine idan ka yi ka samu cikin mutanen da suka kalla tallace-tallacen suzo su mi su zo sui sayayya gurin ka. To a lokacin da na yi manufar, na yi tallace-tallace, nake tunanin ko danuban ɗari biyar suzo sui sayayya. To za a ga mutane a ƙalla ko ɗari ko hamsin sun biyo sun zo sun sayayya.

Yaya kake shirya ayyuka, wato ina shirya ayyuka ne bisa wanne ne yafi mahimmanci, wanne ne baida mahimmanci. Saboda shi ayyuka in ka ce za ka dai koyi ido ka yi shi gabaɗaya, kana iya asaran su saboda ba za ka iya gama su ba. To ina banban tasu in sasu ɓangare ɓangare in shirya kowanne a lokacin da ya kamata.

Kana iya duba lambar QR, wato lambar QR ai mai sauƙi ne kuma ko'ina yana nan. To asali ma lambar, duba lambar QR ɗina yana nan bayan kowane ATM ɗinmu kuma yana aiki sosai. Ko ɗazu na gwada shi a ATM ɗina kuma na ga yayi aiki. QR ɗina yana da amfani sosai wanda zai taimaki mutane.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Wato a lokacin da babu wutar lantarki ɓaci nake yi, saboda a wutar lantarki na da matuƙar amfani zai taimake ka. Yi chaji shi, zai taimake mu ka ji wasu labaru. Amma idan babu wutar lantarki, za ka je garin ma kai ma ka gaji da shi, sai dai a ka samu ka yi bacci ko ka wanke.

Wane irin tufafi kake fi so? Wato tufafi auduga shine tufafin da ni nafi so. Akwai tufafi leda wanda bayan kwana biyu zakaga kuwa haka. Amma idan a auduga ne za ka more shi, ka wanke shi yayi ƙyau. Nan san da kaga ji, zaka ba da abawani shi ma ya more shi, shi aka rayuwa take.